To gaskiya, dan lokacin ya fito, nama mutum alkawari lokacin yayi gaskiya, zance nama mutum Alkawarin Abuja. To kawai yau, ba abinda yakamata mu rinka bi. Ko kuna biyan mutane?

Tuh gaskiya akam tudu gaku yi ran turasya kugu ya fitu da josu da am tu a wajenini wajeni wanda number three kafin yi wadaki ya warwa.

To, gaskiya, game da kayikan hanyoyin ko kuma game da kayikan waje. Yanayin abubuwa da yawa da bai kama ta ba ko amma inda ayyikan ne bana cika sa da raina in shi ciwa.

Eh, mun zua asibiti ba, bazai ziyaciwa ko zai yi banina inda muke zuwa asibiti ba. Amma asibitin da na je akeya kai na yi raka ba a ciwa na da datti a keya wani akeya ne.

Gaskiya zance mutane suna son rawa iri-iri daban-daban ko amma yadda mutane suke rawa a wajen mu yana nan kamar haka.

Toh gaskiya ince akwai na irin abin nan yana da muhimmanci kuma ina zauna ne kamar abinda kake riƙe wa ko kuma ince ajiye so nakan ce musu sun riga sun san.

To gaskiya mai mai ci a rayuwa, rayuwa na da mai mai ci sosai saboda Si, kana da rai, mutane zaka iya son ko zaka iya son abunda zaka yi gobe amma mutanen da sun rasu, sun rasu.

Gaskiya zance kalangu yafi kyau, saboda nataɓa ganin inda ake buga kalangu lokacin da nake ƙarami.

Gaskiya, ba zan ce aikin wuri ba yana da gaji yarwa yauwa, saboda aikin da za dinga kawo ma ko za ka yi shi za ka gaji, amma aiki na dole.

To gaskiya akanwannan ko ba zai yi cewa haka ne fa ko kuma ba haka ba ne? So da abu ne. Inani suna nan daban-daban. Mutane da yawa sun zo sun tambaye ni ya ake yin shi.

Da gaske abin girkin da na girkin naku, don tuni na na biyu da yake so wutar yi da asusu sassan, yadda muke girkin, amma ba ma na iya wajen suko soro kwan gyan su fi da mun yi nan she.

To, ni naga ku kike ka wata da hakalin kuwa idan inda nake ina gaskata zan ce ina nan da mutane. Ina yawancin zaman waje mai shuru wanda mutane baza su zo su dame ni ba. Haka nake rawa.

Toh gaskiya ce like mm, inda sh- bana cika bada shawara can. Saboda idan an bada shawara mutane basa yawan bi. Abunda yasa ni, na daina bada mutane shawara sosai.

Gaskiya zan ce, ban taɓa riƙe shgo ba haka yasa bansan yanda ake ɗukiwa ba. Akwai, akwai mutane da yawa basu sana son yanda ake riƙe shago, yi shago. Domin yawanci gaskiya ban sani ba, kuma ba na so.

To yanda muke kula da gida ko zence nan, yanda muke kula da gida soboda gida na yana da, yana da mahimmanci idinga kulawa da shi. Abba kuwa ya sani ba saboda mutane suna cewa kulawa da gida nan.

Toh gaskiya na, na koyi darasi a game da kuɗi da yawa. So da kuɗi yana da wahalan samowa. Haka ya sa idan ina da kuɗi bana, bana yawan kashe kuɗin. In kaga dattin kuɗin ya.

To gaskiya akan abin da ne ke yi, lokacin da nake yaro. Zance gaskiya, na yi abubuwa da yawa lokacin da nake yaro amma na manta suma. Saboda yin abu lokacin da muke karami, amma in kai babba, zaka yawo, kai zaka manta shi.